Ka na so wurare masu hayaniya? Wannan tembaya ne, ana tembayar mutum in yanason wurare masu hayaniya in ka na son wurare masu hayaniya, zaka ce ka na son wurare masu hayaniya. Ammm in ba ka son wurare masu hayaniya, zakace a'a ba ka son wurare masu hayaniya. To in aka tambaye ni, wani ya ce ina so son wurare masu hayaniya, zan ce a'a bana son wurare masu hayaniya. Ina so bana so dalili wurare masu hayaniya bai sa mutum bai sa mutum ya natsu ya yi abunda yake so a kwanciyar hankali, saboda hayaniya zai yi mai yawa kuma ba zai ba zai kula da abubuwan da yake yi ba. So zai iya raba hankalin shi biyu, yana hankalin shi na can yana nan kuma ba zai yi abinda yake so a kwanciyar hankali ba, saboda haka ba na son wurare masu hayaniya.